Ina share ƙura a kullum sau uku a rana da farko idan na tashi da safe nakan je in ɗauko tsintsiya a kicin sai in zo in share ɗakina sannan in tafi aiki. Tashi na biyu idan na dawo daga aiki nakan kuma zuwa in ɗauko tsintsiya in kuma sharewa domin na san zan same shi da ƙura sannan in wanke wajen. Ana uku kuma idan na tashi zan share ne da daddare, shine sharar ƙarshe da mukeyi.

An haife ni ne a watan Janairu, wato wata na ɗaya a shekara, a ranar sha biyu ga watan ɗaya ga shekarar dubu biyu da ɗaya a ranar Litinin. An haife ni a asibiti wacce ake kira Asibitin Murtala da ke cikin garin Kano. Yau an yi lissafi ina da shekaru ashirin da biyar a duniya. Ina matuƙar jin daɗin da aka haife ni a cikin wannan watan na Janairu kuma ina alfahari da hakan, kuma ina fatan Ubangiji ya ba ni tsawon rayuwa mai amfani.